Eh to gaskiya ne a rayuwa ta na fi son kaman miyan stew. Miya wanda za a haɗa da naman kifi da timatir da kayan miya da kuma tattasai, tarugu da sauran su. Sannan bayan wannan miya ina son miyan kuka shima ina son shi idan ya samu nama da irin kayan miya da isasshen mai haka. Sai eh miyan kuɓewa, shima miyan kuɓewa ina son shi sosai musamman idan ya samu isasshen mai a cikin shi toh ina son shi sosai. Sannan kaman miyan dage-dage shima miya ne ina so sosai a rayuwa na gaskiya.

Eh, wasu lokuta ina cin tafarnuwa musamman idan an niƙa ta a cikin garin kunu. Ni kaina ina son tafarnuwa saboda in sa ta cikin garin kunu. Kuma wasu lokuta idan an daƙa an sa cikin miya, ina cin ta sosai saboda tana da ƙanshi to ina son wannan ƙanshin nata. Gaskiya ina cin tafarnuwa musamman a kunu. Za ka ji idan an sa ta kunu yayi ƙanshi sosai kuma za ka ji text din da yaji yajinta. Sannan kamar wurin cin abinci, ita ma idan za a yi dafa shinkafa, dafa duka, ita ma ana sa tafarnuwa wanda za ka ji abincin yayi ƙanshi, yayi yaji sosai. To gaskiya ina son ta saboda wannan ƙanshin nata da yajin da take da shi, shi yasa nake son ta kuma ina son cin ta.

Eh to gaskiya ya danganta daga yanayin rubutun da nake so nayi. Kaman idan ina son in yi amfani da in yi rubutu irin rubutu a takarda rubutu ba mai matsala ba ina amfani da koren abun rubutu sannan kuma idan ina son in ba da sakamakon abin da yara suka ci sai in yi amfani da jan bairo in rubuta masu abin da suka ci sai ta ɓangaren rubutun Arabic kuwa shi kuma ina amfani da baƙin bayaro da tawada baƙa in, in yi rubutu.

Eh, wasu lokuta ina zama a waje ina kallon taurari amma gaskiya ba kasafai ba amma ina yi. Wasu lokuta ma na kam fito irin da daddare in zauna in kama kallon sama, ina kallon yanayin halittar Allah da kuma yanayin Allah yanda Allah ya tsara su. Amma gaskiya ba kasafai nake yi ba, ina dan yi ne lokaci zuwa lokaci.

Eh wasu lokuta ina amfani da kunnen waya musamman idan ina tafiya. Ina so in ɗan rufe kunnena saboda in ɗan saurari da karatu haka ko waƙa. To yana taimaka mana wurin rage surutu na kusa gareni. Ina amfani da shi sosai gaskiya. Yana taimaka mana sosai wurin rage background noises.

Eh ina jin tsoron kwari, amma gaskiya ba duka ba kaman irin masu hatsari sosai na fi jin tsoron su kaman irin maciji, kunama, sauro duka gaskiya ina jin tsoron su. Saboda kwari ne waɗanda suna kisa da wuri kuma suna yaɗa cututtuka gaskiya ina jin tsoron su. Amma gaskiya ba duka ƙwari nake jin tsoron su ba, saboda ƙwarin ma akwai waɗanda abinci ne ga mutum, kuma akwai waɗanda ana amfani da su wurin magani haka. Amma gaskiya waɗannan kamar maciji da kunama da sauro da cinnaka duka gaskiya ina jin tsoron su bana son cizon su saboda-- yana taɓa lafiyar mutum.

A'a gaskiya ni nafijin, na fi son zama a tabarma akan na zauna a kujera. Saboda a kan tabarma ina gaji zan iya kishin gida in kwanta amma akan kujera ko da yaushe ina nan zaune kuma ƙashin baya na wani lokaci yana zafi. To shi yasa na fi son in zauna a tabarma saboda lokacin da na gada ma zan iya kishin gida in ɗan huta. Maimakon kujera ko da yaushe kana nan a zaune kuma basur ma zai iya kama ka. Amma zaman tabarma musamman in akwai mai laushi gaskiya ya fi, na fi son shi akan in zauna a kan kujera.

Eh to gaskiya ya ya nake ajiye takardun aiki. Eh to gaskiya ya danganta daga yanayin muhimmancin takardu a wurina. Kama irin yanzu da tsariyar zo na kimiyya ina ɗaura irin takarduna masu amfani ta hanyar amfani da na'ura ta mail da kuma na'ura ta ɗauka hotuna a waya a ajiye su. Ta na'urar mail ɗin mahiyanci gaskiya nafi amfani da shi yanzu. Sanan kama a da ina amfani da fayil fayil eh wato kundi haka na ajiye takardu sai in zo in sa su a cikin lokan. Amma da yake yanzu akwai tsari na kimiyya ina zuwa gaskiya kawai kai tsaye ta mail ina in sa takarduna saboda nan ba abun da zai taɓa su ka mun gara gunda da sauransu. Kama ace suna gira duka anything can happen zai iya faruwa da su amma idan suna ajiye ta mail ko doshe nake so amfani da su zan iya amfani da su kuma ba wani fargaba na cin wani ƙwaro ko wani abu.